Ina amfani da ruwan rijiya amma ba na sha saboda abin da ya sa ba na sha ruwan rijiya ban yarda da tsabtan shi ba kuma ba na-- sai dai kawai dai wani lokaci, um, babu ruwa a gida nan muna amfani da shi wajen yin wanka, wanki, gyara daki wanki gida da kuma floshin da sauran abubuwa. Shi ma ba wai rijiya ba ne na haƙawa. A'a, rijiyan buhul ne mu ka ja ruwa, tafayal yake shigo mana. Amma ba na amfani da irin ruwan rijiya wanda zai iya ƙaƙar ba tsabta ko kuma wani abu. To, mana rijiyan namu yana da tsabta sosai amma dai ko na wani waje ne ba na amfani da ruwan rijiya duk inda naje. Ina amfani da ruwa ne mai tsabta. Na san ruwa ne kyau. Ruwan famfo ba na sha ban lantana na rijiya saboda har ruwan famfo ban yarda da shi ba. Ban yarda da ruwan famfo ba kuma ba na shan shi su ko dai yaushe sai dai lokacin da na ga ya kamata in yi amfani da shi ko na amfanin gida ko wanka su wanki irin wa'inna abubuwan ne kawai nake iya amfani da su. Amma haka kawai in fara amfani da ruwan rijiya sai dai a wanke mota, gyaran gida, kujeru da sauransu. Ba na, shi ya sa nake yi. Amma duk ruwan da nake sha shine ruwan gora ko kuma ruwan dispensa wata da su nafi amfani kuma nafi sabawa. Nafi son in yi amfani da irin wannan ruwan saboda na san yana da lafiya, yana da kyau an tsabtace shi. Ina da wannan abun nan ɗin amma haka kawai. An yi damar mutum yana da wadata yayinda ya kamata. Kasuwa, abin da nake son kawai in ga na je kasuwa na siya shi ne ka siyo ruwa mai kyau wanda zai tsabtace ka, mai kyau, mai tsabta wanda ba za ka sha wahala ba. Ka je kasuwa ka siyo ruwa mai yawa duk yin da nake yi amfani da ruwan da nake sha. Ina zuwa kasuwa ne na siyo ruwa mai yawa mai ta-- wanda zai isheni na sati biyu na wata ɗaya ko wata biyu. In sa a fridge ko kuma in sa a store dina, ka dinga amfani da shi lokaci zuwa lokaci duk kullum ɗauko packet ɗaya in sa a fridge ya isheni na sati saboda ba na so in dinga shan ruwan da ba sanyi. Amma in lokacin sanyi ne ba na sha ruwa a fridge sai dai kawai in dinga shan na ɗumi ko kuma in ɗauko dispenser na in sa. Idan na tara goron na mai da masu sai a ƙara bani ruwan in ƙara dawowa. Haka nake yi wajen amfani da duk ruwan da na siya na kamfanin dispenser kuma ina jin daɗin inji yin amfani da ruwan dispenser wata saboda yana da daɗi sosai, yana da daɗi ruwan. Bayanin da za ka kushe wannan ruwan ko a ina kake yana da kyau sosai, yana da daɗi ga am-- ina amfani da shi sosai kuma ina jin daɗin amfani da shi. Amma ruwan rijiya gaskiya bai da kyau. Ba dai wanka, wanki da dai irin wa'inna abubuwan amfanin gida ba. Gaskiya ba na yin kome da ruwan rijiya. Shi ya sa, shi ya sa ba na amfani da ruwan rijiya wannan shine.

Ina son kallon faɗuwar rana saboda wani zubin yana tunaminda abubuwa da dama. In ga rana yana faɗuwa sai in tuna ina tunani da nazari sosai irin wannan lokacin akan rayuwa da kuma abubuwan da yake tafiya akan rayuwar ɗan adam. Sosai wannan yanayin yana samin jin daɗi in zauna in ringa tunani akan rayuwa da kuma abubuwan da yake faruwa a cikin rayuwar ɗan adam masu mahimmanci wanda ɗan adam bai kamata yayi wasa dasu ba a irin wannan yanayin nan na kan zauna nayi addu'a nayi sauran abubuwa. Saboda lokacin na dawo daga aiki ina gida ne nikaɗai ba wanda yake takura mun. Zan zauna in yi abin da ya kamata in yi, in fito da kujera akan farandan gidana ina danna waya ko kuma ina karanta wani littafi. Hakan yana ɗauke mun kewan wani duk abun da nake tunani ya fara sani tunani akan rayuwa da sauran abubuwa. Ina jin daɗin wannan abun sosai bazan kuma iya manta da kalan wannan yanayi ba da lokacin musamman kuɗin, kuɗin lantarki a wata. In an zo an sa lokacin zasu zo su same ni a waje ina jira sannan in basu kuɗin su wani time in bani, in bani da kuɗi zan biya a wayana. Duk ina wannan yanayin ina kallon faɗuwar rana. Kafin rana ta faɗi sun dawo sun ƙara tambaya na in ina da kuɗin in basu in kuma ban da shi in ce su jira ni. To haka nake yin rayuwana ba wanda nake takura mawa kuma ba a takura mun. In ma an so an ganni a irin yanayin nan a zaune ina kallon faɗuwar rana ko kuma ina biyan kuɗin wutan lantarki ba wanda yake takura mun. Kowai zuwa za a yi ayi mun sallama. In na ce a zo a ansa kuɗin sai a zo a an sa in kuma ban ce ba, idan na ce a zo an sa kuɗin sai su zo su ansa idan kuma ban ce ba haka nan zasuyi haƙuri. Hasse na kira su saboda bana so ina zaune irin yanayin nan a ringa takura mun ko kuma ana mun maganan da bana so. Sai ya lalata mun jin daɗi na da nake yi ko kuma farin jicin da nake yi. Haka duk wani zubin magana ɗaya kawai zai ɓata muka rai kaga kaji haushi. To irin hakan in aka ga na zauna nikaɗai ban kira wanna ba. To ba mai zuwa inda nake saboda kowa na gudun da wanda yake rayuwa da ni. Ina gudun ɓacin rai na saboda an san ina yin ɓacin rai ne akan abun da ya kamata in yi. Shi yasa duk wanda yaga ya ɓata mun rai ba a cika, cika ganin ɓacin rai na ba. Amma duk in kaga ɓacin rai na to ka kiyaye haka. Ina zuwa faɗuwar rana ne ake samun ganina. In ba lokacin faɗuwar rana ba ko da yaushe ina zuwa wajen aiki. To idan na dawo daga la'asar ne ake samun ganina masu nema na su zo su ganni.